Kana son wurare masu hayaniya? Wuraren masu hayaniya ban so kam. Ko da wurin biki to ina son biki amma hayaniya kam ban so, sai dai in ta kama gaskiya. To uhm uhm mtsw banaso wurare masu hayaniya sai inta kama.

Wane launin bangoginku suke? Bangoginmu kalan toka-toka, kalan madara-madara haka sai kalan ina ji kaloli biyun nan ne dai suka fi yawa toka da madara sune kalan bangogi na.

Ina son ɗakin ka ya yi haske. Ina son haske fa sosai a ɗaki. Amma a falo ne dai ban son haske amma ɗaki ko da zan yi bacci ko sai na kunna haske. Ban son gani duhu kwata-kwata. Ban san me yasa ba ko tsoro ne ko mene ne oho amma ƙan ina son haske sosai a ɗaki.

Menene abincin da kake fi so? Abincin da nake fi so, ina son ƙwai, ina son nama sosai da sosai, sannan ina son shinkafa, ina son indomi taliya ke na na Hausa taliya sannan kuma ina son dai duk abin da take da daɗi kam ina son shi. Bawai zaki ba fa daɗi a baki.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Bokitai nawa kuke da su a gida dai za ka tambaye ni ba nawa bokiti kuke da su a gida ba. To bokatan da muke da su a gida inje in ƙirga ne, inzo in gaya maka ko yaya kenan. Tunda dai suna da yawa, ban san adadin su ba suna da yawa bokitan da nake da su. Bokitin da nake da su a gida suna da yawa.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Ina addu'a, sannan wani lokaci ina jin damuwa haka sai in sa waka, in yi ta bin waka, in yi ta rawa, in yi ƙoƙari dai in sa kaina nishadi saboda kada damun ya kai ni kasa. Kuma yazo ya kawo mun wani illa. Kuma ina addu'a sosai idau ina cikin damuwa, Allah kuma yana yaye mun.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a wurin a aiki? Abinda ke bani ƙwarin gwiwa a aiki, kuɗi. Kuɗin da zan samu. Ka ga kaman wannan abun yanzu, kuɗin da zan samu ya sa na dage. Nake tayi in naga aiki zai kawo mun kuɗi ko ta yaya. Dan ina dagewa ne in yi yana ban ƙwarin gwiwa.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Abin da kake tunawa daga yaro, ni bani gane ba to yaro abin da nake tunawa daga yaro ƙarami ko iya wasa kaifin basira. Akwai wasu yara ko sai kaga insi wani magana zaka ce ko babba ne. To wannan abun yana sa ina tunawa da yaro.

Ya kake daidaita aiki da rayuwa? To ai, aiki dama yana cikin rayuwa ne. Rayuwa dama da aiki aka yi shi like a tare su ke, suna tafiya ne hannu da hannu. Dole za ka yi aiki sannan za ka yi rayuwa. In ba ka yi aiki baya, za ka yi rayuwa. So, kowanne da lokacin shi. Lokacin fita a yi rayuwa, adishia da ntuwo yana nan, lokacin aiki kuma yana nan a baya.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Tafiya da ƙafa kilomita ɗaya. Zan iya takawa kilomita ɗaya, amma ba zan iya yi fiye da haka ba a yanzun gaskiya, saboda a yanzu ban jin daɗin ƙafana. Amma da ina tafiya sosai, da ina tafiya har yafi kilomita biyu ma ina yi.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Dama waya na kwasan ƙwayar cuta ne? Ban san cewa waya, waya na kwashe ƙwayar cuta ba. To tunda ban sani ba ya zan kare shi. Ban san, dama waya na kwashe ƙwayar cuta ne? Ta yaya? Wane irin ƙwayoyin cuta kenan?

Yaushe kakeyin wanka? Wanka ina wanka sau uku a rana. Na kanyi da safe, da sassafe ba, da sassafe inna tashi kafin inyi sallah ma asuba nayi wanka. Da rana kuma in na dawo gida daga wurin aiki sai in yi wanka. Sai da dare kuma in zan kwanta sai in yi. Sau uku kenan a rana.

Sau nawa nake tsarkake gidana? Ake tsarkake gida, a share a wanke koyaya, indai dan wannan ne kullum ai muna shara. Kullum sai mun share, ba ranar ma da ba ma shara ba ma gogewa. Amma ban san tsarkake gidana ba, gida kam bai da najasa, ban gane tsarkakewa ba amma dai kullum sai mun share mu goge. Ba ranan nan da ba ma sharewa ba ma goge.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Fankoki ma ba ɗaya ba. Muna da fanka da yawa to yawanci ma ɗaki na dai fanka ne ba, ba AC fanka ne da yawa. Ko wane ɗakina akwai fanka a rufi. Da falo ne, da ɗakunan kwana da ko ina ma akwai su.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Lokacin da na farka ko da safiya, sai in fara da addu'a. Daga nan in tashi in shiga bayi saboda ai ka san de in ka tashi daga da safe dole ai za ka je bayi. Inna je bayi, yin uzurori na a bayi, in fito in zo in kama yin aikin da yake gaba na.

Wane irin wasa kake fi so? Wasan da nake fi so, wasan ƙwallo. Na fi son wasan ƙwallon hannu irin na basketball ɗinnan, sai kuma wasanni dai ina son wasan gudu. Ana gudu ana tsere ba, yawwa ina son shi sosai musamman wannan da sai ka ga irin mutane na bi wa juna, mutum ɗaya ne amma wannan da ya kai wurin wannan ya miƙa mishi ɗan ice haka ina son wannan wasan sosai.

Kana iya gabatar da rahoto. Ni dai na farko, ni ba ƴar jarida ba ce. Ban karanci harkan jarida ba a makaranta amma rahoto in an rubuta mun, ko kuma an gaya mun abin da ake so mu gabatar me zai hana? Banda tsoron in jama'a ko ince ko ina tsoron taro ko wani abu. Ba, ba, banda wannan matsalar ba abun da zai hana.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Zama kan yafi yawa. Na fi son in yi zama. Ina zama, zama dai kam ita zama. Sannan dai amma wani sa'in ai za ka so kaɗan tashi ka tsaya ko. Ba wai kayi ta zama haka ba.

Kana rike riga a aljihun ka. Kana rike riga a aljihun ka. Ni gaskiya wannan tambayar naka ni bama fahimce shi ba saboda haka bansani ba. Ni da na sanna da riga masu aljihu, amm kana rike riga a aljihun ka ya zan rike riga a aljihu na bansani ba.

Wane irin fim kake son kallo? Ni fim ina son kallon fim ɗin Indiya na akshan wanda za a yi ta dambe ana faɗa. Ba na son fim ɗin, umm, mara kan gado. Ina son Indiya fim sosai, sosai da sosai. A yi ta dambe ana faɗa haka ina son shi. Irin fim ɗin da nake soke ne.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Wurin da nake a yanar gizo rabawa kamar yaya, ya zan raba shi ban san ban gane tambayan ka ba amma gaskiya ana minimize mana eh ina rabawa in wannan ne ina rabawa in shiga wani wuri ko ban gane ba.

Kana shan ruwa mai sanyi? Ina shan ruwa mai sanyi. Amma ni na ma fi son ruwa mai sanyi indai ba da don likitoci suna hanawa a sha ba. Amma na fi son ruwa mai sanyi tunda ya fi daɗin sha yafi kuma kwanciyar hankali mutum ya sha. Ina sha dai sosai. Na fi shan shi a kan wanda bai da sanyi.